Wane yanayin ɗaki ka fi so? A gaskiya, eh, yanayin ɗaki da na fi so shine ɗakin da ya tattara abubuwa ƙwaya biyu. A duk lokacin da aka so ya yi duhu, zai yi duhu domin samun wadataccen bacci mai annashuwa. Sannan kuma duk lokacin da aka so yayi haske, wato da akwai abubuwan da zasu sa ɗakin yayi haske domin mai mutum ya uzururrikansa ba dole sai ya fito waje ba.

Wane wasa kake son yi. A zahirin gaskiya bani da da lokacin nayi wasa, ballanta na ma har na gani wani wasa nake son yi.